Gaskiya bani da adadin lokacin da nake share ƙura. Adul lokacin da na ga kayana ko abin hawa na yayi datti, na kan yi ƙoƙari in share ƙurar da ke cikinsa.

Ni jaka na yawanci da na ke amfani da shi, shi ne baƙi ne amma ina amfani da shi ne saboda yana da ɗan fowe datti.

Tabbas ni ma abocin tirare ne nakan sa tirare kullum amman yanada kyau a matsayin ka kashiga cikin mutane a ji kana kamshi. Hakan yana da kyau sosai kuma yana ɗaya taɓa.

Eh tabbas ina iya busa tsaki musamman idan aka min wani abun da ya ɓata mun rai. Ba ma na sanin lokacin da nake busa shi.

Ina sara ɗaki mafi ƙaranci sau uku a rana da safe in na tashi sai da rana in nan ci abinci na ne se kuma da yamma ci.

"Hanyoyin da nake gina dangantaka a wajen kasuwanci sune wajen kyautata wa mutum kuma da, sakan fuska da fara'a don wadanne dakika kasuwanci."

Tabbas ina iya tsallake igiya. A yanzu bana da nauyin da zan kasa tsalle. Ina haɗa kamanni, wasanni na motsa jiki da tsalla tsalle.

Eh ya danganta da yanayin zafin alwasa, wata ta fi wata zafi. Idan ba ta da zafi sosai ba ta sani. Kuka in aka yi rashin sa'a ta kuma me zafi ce ta kan sani.

Eh ina iya amfani da kwamfuta nakan iya sarrafa ta, nakan iya tafin da sauran abubuwa.

Ina ƙoƙarin daidaita al'amuran rayuwana da na aiki domin lokacin aiki in aka zo yi kawai za ayi sannan in tashi kuma lokacin al'amuran rayuwa da suka saba suma sai a maida hankali akan gudanar dasu.

Eh ana karanta jarida musamman ma yanzu da jaridu suka koma na online, da ka je ka duba za ka gani sai ka karanta ta.

Ina haɗa mashin yanzu akan mashin nake tafiya, sanda ina dawo kuma zan ƙara fita na kan dan yi tattaki da kafa na.

Eh ina tauna goro, musamman idan an bani kyauta amma ba na isa kuɗi na siya, amma dai inda na ganshi ina tauna.

A a wane da sahanu a a saƙon mu, sai dai idan wani bayani ne kuwa ne ka ga da na kan sahanu amma saƙon ni na online bane da sahanu a ci.

Ba zan iya tuna adadin kiran da nake ansa a aiki ba amma na tabbata ina ansa kira da dama akan abin da ya shafi ayukan.

Tabbas ina yin siyayya sosai a yanar gizo kamar ina yi a Alibaba, ina yi da AliExpress, ina yi da Jumia, ina yi a Temu da sauran su.

Ni na fi amfani da hannun dama kuma ƙarfi na yana hannun dama saboda ni badame ne. Ba ni da ƙarfi a hag saboda haka na fi amfani da dama.

Eh, ina wani lokaci ina son na ci abinci miya yadi musamman idan ina mura. Amma in ba haka ba, gaskiya ban cika so, abincin dake da yaji sosai ba.